Kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tara tsabar kuɗi domin yafi sauƙi da kuma daɗin amfani in kana da tsabar kuɗi.

Kana kallon taurari da dare? A'a, bana kallon taurari da dare. Domin kuwa, nisan ban da muda yin hakan ba.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki da misalin ƙarfe biyu.

Wane irin fim kake son kallo? Fim ɗin da nake son kallo shine fim ɗin siyasa ko kuma fim da yake tattare da tarihi da abubuwan da suka faru a baya.

Wacce biki kuka fi so? Bikin da na fi so shine bikin Sallah, wato Sallan Layya ko kuma Sallan Azumi.

Kana da dabbar gida? A'a, bani da dabbar gida. Tuhun kuwa, harda dabba a gida yana da tauƙura, sannan yakan ba da muhalli.

Sau nawa kake share ɗakinka? Ina share ɗakina aƙalla sau uku a kowane rana domin yayi tsabta da kyan gani.

Wane launi bangogin ku suke? Bangogin mu suna da launi na fari domin kuwa shi fari yana da kyaun gani.

Wane 'ya'yan itace kika fi so? 'Ya'yan itacen da na fi so shine 'ya'yan itacen gwaiba domin suna da daɗi da kuma garbi.

Maimuni, yake sa ta yi dariya? Abin da yake sa na yi dariya shine idan ina kallon fina-finai ko kuma wasu wasannin barkwanci.

Mene ne abin da kake tunawa daga yaro? Abin da nake tunawa daga yaro shine wasu wasanni da muke yi tare da abokai a baya.

Kana yin barci dara na? E, ina yin barci dara na. Kusan kullum ina yin bacci dara na.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya musamman ƙananan fa'adi da wasu abubuwa da suka shafi bukatu na yau da kullum.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin na kwana. Mu samman wasu littattafai da ilimi wanda suke ƙara bacira.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako a wajena ita ce ranar Juma'a. Domin kuwa akan sada zumunci sosai.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Ina ƙidaya kayayyaki sau biyu aƙalla domin tantance kayayyaki na. Wannan shine.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya amma kuma ba a koda yaushe ba. Ina yin shi ne lokaci-lokaci idan ta kama. Wannan shi ne.

Kana kunna kyandura a gida? A'a, ba na kunna kyandura a gida. Sai dai wasu lokuta a gun aiki ina kunna kyandura, amma a gida ba na kunna wa.

Kuna da manufa da wata wata? Eh, muna da manufa da wata wata. Domin hakan yakan ba ni da ma in ga cewa na cimma wani abu da nake so.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi. Kusan kowane mako nakan ɗinka tufafi guda ɗaya. Wannan shi ne.

Kana sanya bel kullum? A'a, ba na sanya bel kullum. Nakan sanya bel a iya kayayyaki da nake zuwa aiki da su. Bayan waɗannan, ba na saka bel kullum.

Kana yin motsa jiki kullum? A'a, bana motsa jiki kullum. Nakan motsa jiki a mako aƙalla sau biyu amma ba dai kullum ba.

Menene kayan cici da kika fi so? Kayan cici da na fi so sune kayan da suke da zaƙi da kuma ɗanɗano mai daɗi. Waɗannan sune kayan da na fi so.

Kana zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim amma ba a ko da yaushe ba. Ina zuwa gidan fim akalla sau ɗaya a kowace wata.

Kana zama kan gwiwa? Eh, ina zama kan guyuwa amma ba'a ko da yaushe ba. Naka ni naka ne a lokacin da nake sallah ko in ce ibada amma ba'a ko da yaushe ba.

Mene ne babbar nasarar da kuka samu a aiki? Babbar nasarar da muka samu a aiki shine samun abokai da kuma ma'aikata da manyan shuwagabanni masu kirki a wurin aiki.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci, musamman idan aka sa wannan citta a cikin barkono ko yajin da aka haɗa wannan abinci da shi.

Wane irin kayan ɗaki ka ka fi so? Kayan ɗaki da nafi so sune kayayyaki na zamani na lantarki domin su haskaka ɗaki sannan su zamanantar da shi.

Kana musabaha da mutane? Eh, ina yin musabaha da mutane domin sada zumunci sannan kuma hakan yana da kyau a cikin tsarin mu'amala da kuma addininmu.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ta tura saƙonni na laita ko kuma email ga shugaban wurin aiki domin in yasamu izinin hutu.

Mene ne lambar ku mai albarka? To, ni de a tsari na ba ni dawata lamba mai albarka. Domin ni, ban ma yarda cewa akwai wani lamba mai albarka ba.

Wane irin wasa kake fi so? Taƙaice dai wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Domin kuwa ta kan ba da nishaɗi sannan kuma ta ɗebe kewa. Ina son wannan wasan sosai.

Kujerunka suna da daɗi? Eh, kujeruna suna da daɗi, to nan kuwa suna da laushi da kuma tsayi, shi yasa jama'a suke jin daɗinsu musamman idan aka kawo ma ziyara.

Kana iya bada barkwanci? A'a, bana iya bada barkwanci. Domin kuwa ni ba wanda iya barkwanci ba ne. Amma kuma ina so in ga ana bada barkwanci a ban yakan burgeni.

Kana fatan samun cinyawa? Eh, ina fatan samun cinyawa. Domin kuwa shi tsarin cinyawa, samun cinyawa abu ne mai kyau, wato kuwa yakan so a ce ya samu wannan.

Yaya kake son zama? To ni dai ina son zama da ƙafafu sannan kuma in samu wuri mai kyau na zama wannan shi.

Yaya kake tafa? To ina tafa, da hannaye na guda biyu. Musamman idan aka yi wani abun da ya burge ƙwaƙwalwa, ya barkewa ƙali.

Yaya kake kula da gashin ku? A taƙaice ni bana kula da gashi. Domin kuwa ni bana ma tara gashi. Gashina yakan fitowa kaɗan nake zuwa na aske shi.

Kana fison tufafin auduga ko siliki, to a takaice dai na fison tufafin auduga akan tufafi na siliki. Do mun shi auduga ko in ce tufafen auduga ya fi jimawa wa dakuma daɗin saka wa.

Kana fison shinkafa ko tuwo? To na fison tuwo akan shinkafa amma ita ma shinkafa nakan bukace ta a kai a kai yi amma kuma na fison tuwo akan shinkafa.

Yaushe ka ke zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa da yammaci. Dalilin kuwa shine a lokacin babu cunkoso na mutane da ababen hawa, kuma a lokacin kaya sun fi sauƙi sosai.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Muna da bokiti aƙalla guda biyu a gida, ɗaya na wanki na kayayyaki, ɗaya kuma na yin wanka a banɗaki.

Kana son kallon wata da dare? Eee, ina son kallon wata da dare. Amma kuma a yanzu ba'a samu dama yin hakan ba. Amma dai ina son yin haka idan na samu dama.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? A lokacin hutu, nakan shaƙata da ƴan lokaci domin ya ɗebe min kewa ta fannin amfani da wasu na'urori na wasanni, ko kuma in samu abokai muyi hira da wasu wasanni.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? To a yanzu dai, iya kafofin watsa labarai nake amfani da su shine ina amfani da na, um, rediyo sai kuma shafuka na yada labarai ko kuma wasu shafuka na labarai a yanar gizo.

Wa yake kakkafa maka baya? To wadda suke kakkafa min baya ba su wu ce mutum biyu ba, wato iyaye na sai kuma shugaban ni a wajen aiki.

Kana kwana a ciki? A'a, ba na kwana a ciki. Dadan kuwa ni a gani na kwana a ciki bai tsari ba. Amma kuma, nakan so na gwada wani lokaci.

Yaya kake ajiye kuɗi? Nakan ajiye kuɗi a cikin durowa ta ko a cikin lalita ta. Domin hakan ya fi bani sauƙi wurin sanin adadin kuɗaɗen da nake ajiye wa.

Wane shago ka ke fiso zuwa? Shagon da na fi son zuwa, shine shago na saida kayan masarufi. Ka lunguwa kusan duk wasu abubuwa da bukata rayuwa, ko kuma kaso saba'in da tamanin nakan samu yatsu a wannan shagon.

Kana iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki. Amma kuwa ni kwata kwata bana gwada yin haka. Domin kuwa haka ina fasa rini na cika yi.

Wane irin sabulu kuke amfani da shi ko kuma kake amfani da shi? Sabulun da nake amfani da shi shine sabulu na zamani, wato sabulun nan ake ce wa Viva. Yana da laushi.

Wacec rana ka ke zuwa kasuwa? Ranan da na fi zuwa kasuwa sune ranaku guda biyar na mako. Amma ranakun hutu, wato Asabar da Lahadi bana zuwa kasuwa.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR, musamman da wayata ta zamani wato wayata ta Android.

Wane irin burodi ka ka fi so? Biredin da na fi so shine biredi mai yanka yanka wadda ake wa lakabi da "biredi slice". Ina sonsa saboda yana da dadin sarrafawa.

Kana son kallon faduwar rana? Eh, ina son kallon faduwar rana. Domin kuwa yana da ƙa'itarwa sosai. A lokacin baya, ko in ce a shekarun baya, kusan yawanci da yammacin na kan je na kalla faduwar rana.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiyan da nake amfani da shi kala biyu ne. Na farko, wai tsintsiya ta laushi, ita ce wanda ake share cikin ɗaki da ita, sai kuma tsintsiya wadda ba ta laushi ba. Ita ana share tsakar gida da bayi da ita.

Wane aikin gida kake yi kullum? To, aikin gidan da nake yi kullum suna da yawa amma kuma wanda na fi yi kuma wanda na fi mai da hankali a kai wanda kuma baya bani wahala shine nakan yi shara a cikin ɗakina.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, na fi ci da cokali saɓanin da hannu. Domin kuwa mafi yawan lokaci na fiye amfani da cokali musamman a irin abinci irin shinkafa da taliya da irin macaroni.

Kana mige jiki da safe? Eh, ina mike jiki da safe kusan kullum idan na farka daga bacci, abun da nake fara yi ke nan.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana da misalin karfe biyu. Wato a wannan lokaci na riga da na yi sallah sannan kuma ina kan lokacin da zan huta.

Kana cije farce? Eh, ina cije farce amma ba ko da yaushe ba. Nakan yi hakan ne a lokacin da farce na ya yi tsawo har ya ɗan gutsure sai in cije shi in cire shi.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki kullum da misalin ƙarfe goma, bayan na taso daga gida na je wurin aiki. Wannan lokaci ya fi tsari.

Wane irin kiɗa kake son ji? Kiɗan da nake son ji shine kiɗe-kiɗe na gargajiya, wato irin kiɗe-kiɗe da ake sawa a waƙoƙi na gargajiya.

Ina kake son ciyar da hutu? Nake son ciyar da hutu? Ba zai wuce duk wani wuri wadda yake da nitsuwa, wurin da babu hayaniya sannan ba cunkoso.

Yaya kake jurewa zafi? Ina jure zafi ta hanya biyu. Na farko, nakan fito waje in sha iska. Sai kuma wani lokaci, nakan buɗe tagogi na.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine in samu wani lokaci in huta sannan in ziyarci abokai sannan in zauna da iyalina.

Wane irin nama kika fi so? Naman da nafi so shine nama na saniya. Domin wannan naman na saniya yana da daɗi ga kuma laushi.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Ko in taƙaice ma, ni mai son shan madara ne. Domin kuwa nakan sa ta a shayi a lokuta da dama.

Sau nawa kake yanke farce? Ina yanke farce aƙalla sau biyu a mako. Ina yankewa farkon mako. Sai kuma ƙarshen mako domin tsabta.

Kana riƙe laima lokacin ruwa? Eh, ina riƙe laima lokacin ruwa musamman a lokacin da ruwan yaɗin taƙaita kuma bai ɗauke dika ba.

Wane irin mai kake amfani da shi? Mai din da nake amfani da shi, shine mai na zamani wanda ake ce ma vaseline, saboda yana da sauƙi da kuma dadin amfani.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula kusan a ko da yaushe, ko a ƙananan kaya ko kuma a manyan kaya. Ina saka hula.

Me nene kake son canza a wurin aiki? Abunda nake son canza a wurin aiki shine tsarin canji na ofis da kuma abun hawa na wurin aiki.

Sau nawa kake tsarkaje gidanku? Ina tsarkake gidanmu aƙalla sau uku a kowace rana. Na farko, da safe sai kuma da rana sai kuma da daddare. Ina yin hakan domin tabbatar da tsafta a gidana.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Eh, ina zuwa aiki lokaci dai dai, domin kuwa wurin aikinmu yana da tsari da doka kuma yakan hukunta duk wanda bai son zuwa aiki dai dai. Wannan shine.

Kana lulluɓe da bargo? Eh eh, ina lulluɓe da bargo. Amma na fi yin hakan a lokacin da ake yin sanyi ko lokacin yanayin sanyi. A wannan lokaci kullum sai na lullube da bargo saboda akwai sanyi.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, muna ajiye kwafin bayanan mu domin ka samu shaida da kuma ajiya. Ko da, ko da an bukace shi nan gaba, muna da wannan kwafi ɗin. Tabbas, ajiye kwafi yana da muhimmanci.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa amma kuma ba har can ba. Iya waƙoƙin da nake iya rerawa sune waƙoƙi na gargajiya sai kuma wasu lokutan nakan ƙoƙari in rera waƙoƙi na soyayya.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Ina magance matsaloli a aiki ta hanya biyu. Na farko, nakan haɗa kan ma'aikata samu sumunti, na biyu kuma mukan kwatanta gaskiya tsakaninmu.

Yaushe kake cajin wayarka? A takaice dai na fi yin cajin waya ta da dare a lokacin da zan kwanta ba ci. To, in a wannan lokaci na kan samu wuta da kyau sannan kuma wayana ta kan hutawa. Wannan lokaci ne nake sa caji.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare da misalin ƙarfe goma na dare. Wannan lokaci ya ajiye min daidai, da nan kowa, wannan lokaci na kammala duk wasu muhimman ayuka. Kuma daga wannan lokaci ne nake kwanta ranai bacci.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida, musamman a lokacin da zan shiga ɗaki. Kusan doka ne ma a gidana ba'a shiga cikin ɗaki da takalma. Wannan dalili yasa kwatakwata bana shigar da takalma ko kuma nake cire takalma a gida.